Irin jakan da nike shine jaka mai kyau mai kuma daɗin amfani. Nakan ji daɗin amfani da irin waɗannan jakunkuna saboda yana da muhimmanci kasan da wane kalan abu kake tare ko kuma kake amfani da shi. Ina jin daɗin shi sosai.

Kalan matashin amfa da nake amfani da shi shine matashi mai laushi, mai kyau, mai kuma tsabta. Bana bari na yi amfani da matashi mai ƙarfi saboda ciwon baya dai da sauransu. Bana jin amfani daɗin amfani da irin waɗannan matasai.